Kana kare wayarka sa ƙwayar cuta? Eh ina, ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Shiyasa idan na tura abubuwa wani lokaci daga wayana, nakan zauna na goggoge saboda ina gudun ƙwayar cuta ya kamata lokaci bayan lokaci kuma ina goge duk wani abu da bai kamata na bashi a wayana ba.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ina shan ruwan sanyi. Eh, ina shan ruwa mai sanyi saboda idan ina jin ƙishi, nakan sha ruwa mai sanyi domin guje ƙishi. Idan lokacin da nake jin ƙishi sosai, in ba ruwa mai sanyi na sha baya kashe min ƙishi.

Wane fure kuka fi so? Eh ina son fure na 'ya'yan itacen mangwaro. Sannan ina son fure na ƴaƴan lemu, kuma ina son furen mascara. Fure ne masu matuƙar kyau. Ina son su sosai da sosai.

Menene abin sha da kaka fi so? Ni dai na fi son abin sha na irin shayi. Ina son shayi sosai, kuma ina son in sami shayi da safe in sha shi. Ina son in samu shayi mai zafi da safe na sha lokacin da tashi daga barci.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Nakan ɗauko littattafai na in karanta. Idan na karanta na yi karatu sosai na ji na gaji sai in ɗauko kaya 'yan waya na, in ɗauko wayata, in ta dube dube a wayana. Ina amfani da wayana in ya kama in ina da caji a wayana na yi kallo da shawaransu. Wani lokaci kuma ina kwanciya ne, na yi barci sosai idan babu wutan lantarki. Wani lokaci kuma nakan ɗauko kayana na wanke idan babu wutan lantarki.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Eh muna aiki tare da ƙungiya wurin gyaran hanyoyin hanya na unguwa. Mu kan yi ƙungiya tare mu fito muna gudanar da aiki duk ƙarshen mako. Muna iya yin gyaran kwata, mu gyara hanya, mu share titi, mu bi gyara sosai duk inda wanda take mu kwashe mu zubar.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh, muna da manufar mu na wata-wata da muke haɗa kuɗi muna yin adashi. Muna haɗa kuɗi muna taimakon junan mu. Idan muka haɗa kuɗi mukan ba wani daga cikin mu sai a haɗa a basa, wani watan kuma sai a ƙara haɗawa sai a baiwa wani kuɗi sai ya kashe matsalar gabarsa. Haka mukanyi duk ƙarshen wata. In ƙarshen wata yazo muna haɗa kuɗi da muke bayarwa wa mutum ɗaya yayi maganin matsalolin sa idan wani watan ya sake kama wa ma sai in ƙara yin haka. Haka muke yi tsakanin mu. Ita ce babbar manufar mu.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗin wuta ta waya. Sannan ina biyan kuɗin jarabawa ta na makaranta ta waya. Sannan idan na yi bukin ɗin tafiya, ina biyan kuɗi ta waya ta hanyar turawa tashar jirgin sama. Sannan ina biyan kuɗin siyan katin kallo da nake siya duk bayan wata uku ina siyan shi ta waya, ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗaɗen abubuwa da dama ta waya.

Wani abincin gargajiya kake fi so? Ina son abincin gargajiya kamar tuwo da miyar kuka. Ina son tuwo da miyar taushe. Ina son dambu a cikin abincin gargajiya matuƙa. Sannan ina son ɗantama lele. Sannan ina son fate. Sannan ina son hoci. Abincin gargajiya ne suma.

Waɗanne kayan aiki kuka ki amfani da su? Muna amfani da almakashi, sannan muna amfani da hamma, guduma, sannan muna amfani da sukundireba da muke kwancewa muke ɗaurewa, sannan muna amfani da sifana ma wurin kwancewa ɗaurewa.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Ina roƙon Allah ya kare ni daga sharrin mugaye. Ina roƙon Allah kullum wajen yin addu'an ya ba ni kuɗaɗe masu yawa. Sannan in na mutu, ya ba ni aljanna. Sannan idan na mutu, Allah ya kare ni daga sharrin shiga wutan jahannama. Sannan ina yi wa 'yan uwana addu'a. Musulmai, Allah ya kare su. Sannan ina yin addu'a Allah ya ba mu ƙasarmu lafiya da zaman lafiya. Sannan ina yin addu'a Allah ya kawo mana cigaba mai amfani. Sannan ni kaina ina ma kaina addu'a Allah ya sa in samu kuɗi masu albarka, in taimaki kaina, in taimaki 'yan uwana. Ina ma kaina addu'an Allah ya ba ni gida in zauna da abin hawa da mata. Ina ma kaina addu'an Allah ya ba ni aure, ya ba ni mata tagari.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga. Domin nakan so zama kusa da taga don na sami iskar taga. Ina zama kusa da taga don na sama hasken taga. Saboda iska na shigowa ta cikin taga, nakan zauna kusa da nan musamman idan ina danna wayana.